Sau nawa kake karɓan kira a aiki? To, nakan karɓi kira ne gwargwadon yanda ya samu. In ana cikin aiki, kiran ya zo watakila ya zama na aiki ko kuma ba na aiki ba. Amma dai nakan karɓi kira wani lokaci da dama dai gwargwadon yanda kiran ya zo tunda ba a takaitattun kira watakila da za a ce sai guda kaza ko sai kaza.

Kana tafiya da sauri? Eh, to wannan tambaya lalle nakan yi gwargwadon dai yadda buƙatarta kama. In buƙatar yin saurin ta kama sai a yi, in kuma ba buƙatar yin sauri ba ne ya zama buƙatace ta tafiya ta natsuwa to sai a yi ta, amma dai aka sari a tafiye-tafiye. Na ban cika yin sauri gaskiya sosai haka ba.